A maganin gaskiya, dangane da al'adarmu, cin abinci a titi gaskiya wani abu ne wanda yake zubar da mutunci. Musamman mu Hausawa, duk mutumin da ke ganinka da kima, zaran ya gan ka kana cin abinci a titi, gabaɗaya sai kimar ka ya ragu a idonsa. Sai gaba ya wani ganin kimar ka sosai. To gaskiya ina cin abinci a titi amma ina ci ne saboda ya zame mun dole. Misali a ce wasu lokuta ina jin yunwa kuma na riga na fito wajen kasuwa na, iyalina kuma tana gida ta dafa abinci amma bazan iya dawowa in ci wannan abincin ba a wannan lokacin. To saboda haka dole ya kama zan ci abinci a titi amma ba waidan ina so ba. Saboda cin abinci a titi yana zubar da mutunci. Ba mutunci wani a gan ka kana cin abinci musamman mai iyali. Haka yake a al'adarmu na Hausa. Ba'a so a ga mutum mai iyali ya fito kan titi yana cin abinci sai kimu shi ya ragu a idon mutane saboda haka ni ina ci amma in ya zame mun dole, idan ba dole ba gaskiya bazan ci abinci a titi ba. Saboda haka dole yake kama mun wannan shine amsan da zan bayar.

Eh, maganan gaskiya abin da ya shafa karɓan baƙo shi ma wannan karantarwan annabi mu ne, annabi Muhammad SAW a cikin hadisi inda yake cewa: "Duk wanda ya yi imani ada ranan tashin alqiyama to ya girmama baƙon sa." Wannan ya sa muke karrama baƙo. Akwai wani karin magana da Bahaushe yake yi, yana cewa, eh, Malam Bahaushe yana cewa: "Baƙon ka annabin ka." wato abun nufi yanda ake girmama annabi to sai aka kwatanta shi da wannan dan a nuna muhimmancin shi. Saboda haka ina girmama baƙo sosai. Shiyasa bahaushe ya ce shimfida fuska ta fi na taburma. Wato ana so ka nuna mutum far'a idan ya zo wurin ka. Saboda haka ina girmama baƙo sosai. Bana wasa da wannan. Musamman kamar yadda na ce maku annabin mu ya yi mana nuni akan muhimmancin girmama baƙo. Saboda haka in ka girmama mutum, duk ranan da kai ma ka je wurin shi, shi ma zai girmama ka. Ba zai tozarta ka ba. Za ka ji daɗin mu'amala da shi. Saboda haka mu munayin abu ne ba wai don a yabe mu ba. Saboda addinin mu ma ya hana cewa mutum ya yi abu don a yabe shi. Ka girmama mutum don ya chanchanta ka girmama shi ne. Ba wai ka girmama shi ba ne don shi ma ya girmama ka. Wannan kuma sakamako ne wanda mutum zai karɓa a ranar tashin alqiyama a wajen Ubangiji.

Eh, gaskiya dangane da society ɗin da muke ciki yanzu, magana ta gaskiya muna kulle ƙofa. Amma idan aka koma shekarun baya da suka gabata, ba ma rufe ƙofa a can baya domin yanzu zamani ne ya lalace. Mun samu ƙarin ɓarayi da 'yan shaye-shaye wanda a dacan baya gaskiya sace-sacen nan da sauƙi. Amma yanzu duk wani abu da kake da shi idan ka yi sakaci da zarar ka bar shi a waje za a samu barayi suzo su sace to wannan ya sa yanzu muke rufe ƙofa. Wanda in ka ga mun bar ƙofar mu ya kwana a buɗe, to gaskiya se de idan mun manta ne. Amma idan muna tune babu abin da zai sa mu bar ƙofar mu a buɗe. Kasantuwar zamani ya canza. Yanzu mutane basa jin tsoron Allah. To zamani ya canza. Eighty percent ɗin mutane sun lalace. Eighty percent ɗin mutane yanzu ba amana. To wannan ya sa dole mutum ya kula da kayan shi. Dole ya sa muke rufe ƙofa yanzu saboda society. Banda ma mutane in ka bar ƙofarka a waje akwai dabbobi da suke yawo cikin dare kamar su karnuka ko su suna iya shigowa su yi maka ɓarna. Maybe kaɗan kaɗan yin shuka wasu abubuwa a gidanku. Misali ace kana da wani ɗan ƙaramin garden kaɗan shuka ayaba da lemu da wasu abubuwa dai haka na itatuwa. Wannan dabbobin su biyo cikin dare su zo su yi maka ɓarna ko, ko awaki. To wani lokaci da rana ma mukan rufe ƙofa ba don komai ba saboda awaki da suke shigowa su ma suna cin ganyayyaki. Wasu itatuwa naka za su zo su ci maka. To hakan ya sa sannan kuma akwai shanya da muke a igiya shima in baka kwashe ba ɓarayi in suka shigo cikin gida suna iya yi maka sata. Su kwashe maka duk abunda suka gani a cikin gida. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu ba mu taba yarda muyi bacci ba tare da mun rufe ƙofa ba. Haka kuma da rana wani lokaci mukan rufe saboda dabbobi da suke shigowa. Kasan tuwan unguwar mu unguwa ne na talakawa ba masu ƙarfi bane. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muke rufe ƙofa kenan.

Gaskiya ni a rayuwana babu inda na fi so in ziyarta kamar Makkah saboda Allah Subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana zuwa Makkah amma ga wanda samu ikon zuwa. Bayan wannan gari ne na ma'aiki Annabi Muhammad tsira da aminci Allah sai ta bata a gari shi. Gari ne mai daraja, gari ne mai fadala, gari ne wanda akwai ɗakin Ka'aba a cikin shi, gari ne wanda Allah yace duk wanda ya shiga ya zama amintacce, gari ne wanda duk duniya shi ne headquarter shine tushen musulunci. Bayan shi inda na fi so in ziyarta na biyu kuma shine garin Madina saboda gari ne wanda mafififc-- mafificin halitta ya rayu a ciki wato shine Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya rayu a garin Makkah da farko sannan ya zo yayi hijira daga makka ya koma madina to saboda haka Madina shine gari na biyu wanda nake so in ziyarta. Wanda bayan Madina wuri na uku wanda nake so in ziyarta shine jihar Bauchi. Wannan jihar Bauchi wani jiha ne a nan Najeriya a arewacin Najeriya shine ake kiranshi jihar Bauchi wanda wannan dalili da ya sa na zaɓi wannan gari a gari na uku wanda nake so in ziyarta shine wannan garin garin mahaifina ne. Mahaifina asalin shi mutumin Bauchi ne a nan aka haife shi, a nan ya girma saboda haka nake sha'awan zuwa wannan garin. Sai gari na huɗu wanda nake so in ziyarta shine jihar Zamfara. Shi ma wani jiha ne a nan Najeriya da ke arewacin Najeriya. Shi kuma wannan garin abun da yasa nake sha'awan shi. Gari ne wanda suna da addini, wanda su ne suka fara sa dokan shari'a akan duk wanda yayi laifi kamar sata ayi mashi hukunci da shari'a. Sannan kuma jihar Zamfara gari ne na mahaifiyata wanda a nan aka haife ta, a nan ta girma kafin ta dawo jihar Kaduna indai a nan jihar Kaduna ne suka haɗu da mahaifina har suka yi aure.

Eh, gaskiya ina son buɗe taga a ɗaki. Dalili shi ne kamar yadda na gaya maku a jawabin da nayi maku a baya cewa ni mutum ne mai tsananin jin yanayi. Abun nufi jin yanayi shi ne lokacin da ake zafi ina matuƙar jin zafi sosai a jikina. Akwai lokacin da ake sanyi, jikina na ɗaukar sanyi sosai har in ta kyarma to wannan shi ne dalilin da ya sa nake son buɗe taga amma shi ma ba a wani lokaci ba a kowanne lokaci ba, sai lokuta kamar lokutan zafi haka wanda musamman idan babu wuta, wutan lantarki kuma ina buƙatan iska nakan buɗe taga ba dan komai ba domin in samu iska mai kyau daga waje domin in shaƙa. Saboda hakan zai ɗan taimaka mun wajen in samu in yi bacci. Saboda ni gaskiya a yanayin halittan jikina idan zafi yayi zafi ko na kwanta a wurin da nake kwanciya bana iya bacci sai dai in ta juye-juye, in mirgina ta nan, in mirgina ta nan domin in samu bacci ya ɗauke ni. Wani lokaci ma bana iya yin baccin sai an kawo wutan NEPA wato wutan lantarki. Wannan shi ne.

Eh to mu a wannan ƙasa tamu muna da kafofin watsa labarai da dama. Amma ni na fi amfani da BBC Hausa, akwai Rariya, akwai kuma Legit. Bayan wa'ennan akwai saboda ni mutum ne mai matuƙar son wasan ƙwallon ƙafa, akwai mutumin da ake kiranshi Fabrizio Romano. Mutum ne wanda yake yaɗa labaran ƙwallon ƙafa wanda yana ɗaya daga cikin mutanen nake bibiyansu. Tsana akwai wani dan jarida shima ana kiran shi Datti Assalafiy wanda duk muyi hawa Facebook, musamman mutum da ke arewacin Najeriya ya san shi, yana kawo labarai masu inganci. Sannan akwai Newspapers da dama, yanansu New Nigerian wannan duk tsofaffi ne, yanzu basu cika aiki ba amma da ina bibiyansu sosai. Tsanan akwai CNN. Wanan tashan in na turawa, wanda shi ma ina matukar san wannan tashan tsanan akwai tashan da ake kiran shi Al-Jazirah. Wannan kuma tasha ne na kasashen Larabawa. Wannan shi ma yana matuƙar ƙayatar da ni, ina matuƙar son amfani da su.

Eh, abun da ya shafa shaƙatawa. A yanzu kam ban cika samu lokutan shaƙatawa ba. Amma ah lokutan baya, nakan samu lokacin shakatawa, musamman da yamma. Mu kan je filin wasa mu buga ƙwallon ƙafa, mu ji daɗin mu. Amma yanzu kasuntowan shekaru sun ɗan ja, hidima sun yi yawa. Hakan ya sa ba mu samun lokacin shaƙatawa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa idan muka zo gida muke bacci sosai domin mu wuce gajiya. To hakan ya sa ba mu da lokutan da za mu je mu shaƙata. Wannan ya sa ko da yaushe, da mun gama zirga-zirgan da muke yi, muke komawa gida. Ba don mu yi komai ba, sai don mu kwanta mu huta wannan gajiyan da muke yi. Wannan ya sa lokutan hutawan mu yayi ƙaranci. Ba mu da lokacin da za mu fita ma balle mu je mu shaƙata a waje. Wannan ya sa ko da yaushe da mun samu dama muke ƙoƙari mu koma gida, mu je mu huta a cikin iyalen mu.

Eh, wannan tambaya, tambaya ne mai mahimmanci. Abin da nake yi domin in daidaita aiki da rayuwa shine wannan dalili ya sa na kasance ba na aiki karkashin wani. Ina aiki ne domin maradin kaina. Dalili shine duk sanda nake bukatan in huta, zan huta, zan zauna a gida ba sai na je aiki ba. Mafi yawancin lokutan hutuna da safe ne. Ina tashi bacci, zan zauna a gida har zuwa ƙarfe goma na safe kafin in fita in je wajen sana'ana. To, da a ce sana'ar da nake yi ina yin shi ne a ƙarƙashin wani, to da ba zan samu wannan daman da zan huta ba. Wani lokaci ka fito za ka je wurin aiki, sai ka ji kana jin kasala. To, idan kana aiki kai kaɗai ne ba ƙarƙashin kowa ba, za ka iya amfani da wannan daman domin ka huta, ka zauna a gida. Amma idan ya kasance kana aiki ne ƙarƙashin wani, to ko a wane yanayi kake dole ne ka tashi ka fita. Ba za ka samu daman da za ka huta ba. To, wannan ya sa nake jin daɗi yanda nake gudanar da rayuwata. Nake samun daidaito akan duk lokacin na buƙaci hutu. Ni ban ware tsayayyen lokaci da zanci dole a wannan lokacin zan huta ba. Ina tsara ayyukana ne sannan ina hutawa a duk lokacin da na ji gajiya a jikina.

Maganar ta gaskiya, ba zan iya ƙiyasta sau nawa nake amfani da wayata a rana ba. Saboda yanzu waya, ku san in ce ya zama wani ɓari ne ina rayuwar mu gaba ki ɗaya. Wanda ba zan iya yin minti goma lafiyayyu idan dai ba bacci nake yi ba, ba tare da na ɗauki wayata ba. Kai ko masallaci na je na yi sallah, ina gama sallah na idar, ba na jure komai indai ban ɗauki wayana ba. Da na idar da sallan nan waya ta nake fara dauka. Saboda haka ni waya ya zama min wani ɓarin rayuwata musamman ma babban waya Android. Wannan shi ne ya zama kaman wani ɓari ne na rayuwana. Wanda duk sanda ace na rasa waya a hannuna. Gaskiya ina shiga wani yanayi ne sai in ji rayuwan gaba ɗaya kaman ba ta cika ba. Kaman rayuwata akwai wani ɓari, wanda akwai wani ɓarayi na rayuwata wanda na rasa. Sai inji gaba daya yanayin nishadin da nike ji acikin rayuwan, sai inji gaba baya ya fita zanzu babu wanan nishadin. Sai in ji ni fa in ban mallaki waya ba, kaman wani ɓarin jin daɗin rayuwata ya ragu. To saboda haka gaskiya ba zan iya ƙiyasta sau nawa nake amfani da waya a rayuwata ba. Ba za su ƙirgu ba gaskiya. Shi ne mafi yawanci ku san in ce kaso catsa'in na rayuwata waya ne ma yanzu.

Gaskiya wannan tambayan da kuka mun, sai na ga maganan yayi daidai dani, yanda kuka san ma rayuwa ta kuke tambaya. Ai yanzu haka, ba ma abun, babu abun da nake da shi ma sai keke. A wannan keken yana taimako na sosai duk inda zan je, in dai tafiyan bai fi ƙarfi keke ba. Yana rage mun wajen kashe kuɗin, eh abun hawa zuwa inda zan je. Keke da shi nake yawo, da shi nake zuwa makaranta, da shi nake zuwa islamiya, da shi nake zuwa kasuwa, da shi nake kai ɗa na makaranta ai a wannan keken. Saboda haka wannan keken gaskiya ba na iya juran ya yi hini ɗaya ba tare da ina tare da keken ba. Saboda wannan keken shi ma wani ɓari ne na rayuwa ta. Ni yanzu a abun da yafi mun muhimmanci a abubuwan da nake da shi, kusan jn ce daga waya ta, abu na biyu shine sai in ce keke na. Saboda gaskiya keken nan yana rage mun ɗawainiya wanda ya shafa rayuwa ta sosai. Ba zan iya misalta yanda na ke jin daɗin keken nan ba. Saboda haka in na rasa wannan keken nan ba ƙaramin kewan shi zan yi ba, kuma ba ƙaramin wani hali zan shiga ba. Saboda haka wannan keken wani ɓari ne shi ma na rayuwa ta.

Gaskiya abin da ya shafa dafa ƙwai, ni ban ma cika yin girki da hannuna ba saboda ina da mata. Yawanci abin da ya shafa wannan ita take yi. Ni abin da ya shafa ƙwai ma ban cika son dafawa ba. Ni na fi son soyayyen ƙwai ya fi birgi ne ya fi mun daɗi. In na samu soyayyen ƙwai, haba ba a magana. Daɗi kan daɗi kenan. Ba wai bana cin dafaffen ƙwai ba ne, ina cin dafaffen ƙwai amma dai na fi son soyayye ne. Kuma duk da na ji an ce likitoci sun ce wannan dafaffen ya fi lafiya, ya fi bitamin a jiki amma ni na fi son soyayye saboda ya fi mun daɗi. Wanda ko guda goma aka soya mun, ina tunanin a lokaci ɗaya zan iya cinye su duka har ma in nemi ƙari. Wannan shine dalilin da ya sa ban cika son dafaffen ƙwai ba gaskiya na fi son soyayye.

Gaskiya shima abun da ya shafi share gida, maganan gaskiya shima wannan ba aiki na ba ne. Aikin iyalina ne da take gida, ita take share gida. Duk wani ɗawaniya da ya shafa gida ita take yi. Mu maza musamman al'adarmu an fi sanin mu da mu muke fita, mu je mu yi iya ƙoƙarin mu mu nemo abin da za a ci a gida. Duk wani aikin da ya shafa gida kuma wannan ba namu ba ne, ayyukansu ne wannan. Su za su kula mana da wannan. Mu kuma duk abun da ya shafi na fita waje a al'adarmu, abin da ya shafi al'adarmu ba a cika san mace ta cika fita waje ba. Mu maza mu aka sani da fita waje, mu je muyi duk wani abubuwa da ya shafi wanda za a fita daga cikin gida a je waje a yi. Su kuma duk abin da ya shafi cikin gida su kuma za su ɗauke mana wannan.

Gaskiya abin da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka shine riƙe amana, gaskiya da ɗaukan damuwa dai shafe y'an uwanka a matsayin naka damuwan. Wato ina nufin babu san kai. Wannan shine ginshiƙin abota gaskiya. In ka samu aboki wanda ya riƙe maka wannan, ka riƙe shi hannu bibbiyu domin ba abokin da ya kamata ka ƙyale shi ba ne. Daman kowane ɗan Adam yana buƙatar abokin shawara wanda in wance wani matsala ya shiga a rayuwan shi, yana buƙatar wanda za su tattauna wannan batun da shi, ya ba shi shawara, ya sanar da shi ga abin da ya kamata ka yi, ga abin da kuma bai kamata ka yi ba, ga abin da za ka gyara, ga abin da ka yi dai-dai. Wannan shi ne amfanin abota, wannan shi ne zumunci, wannan shi ne alƙawari.